Eh gaskiya muna da fanka, rufin ɗaki muna da shi, ba fankan sama ba, ba na ƙasa ba. Duka dum mana da shi, duka dum ba mu wanda ba mu da shi. Fankan sama da na ƙasa ne, sama da na ƙasa duka mana da shi saboda lokacin zafi. Lokacin zafi ne yayi yawa sai a kunna duka biyun. In kuma ba zafi bane da yawa, ɗan daidai-daidai ne sai a samu a rufe, a kunna guda ɗaya saboda maganin zafi tsauraya. Gaskiya da zafi mutam baze ji daɗin, yinbacci me daɗi ba. Don guje ma haka to sai a kunna guda ɗaya wanda aka samu. A bana in kuwa ba ɗan zafi, ɗan daidai-daidai ne sai a barshi bara a kunna ba kenan. Amma ko ba zafi, kaga-kaga kwata-kwata ma ko a lokacin sanyi ne bara a kunna ba. Saboda fanka na da amfani sosai. Ko ba damma zafi ba, koda in sauraye suna damun ka, zaka iya kunna fanka saboda kayi maganin sauraye ba tare da samu wani matsala ba.

A'a, lokacin da babu wutan lantarki ya danganta a lokacin me nike yi sanda akwai wutan. Me nike yi a sanda akwai wutan shine zai sa ni in san me zan yi lokacin da babu. Aiki nike yi da wutan lantarki a lokacin da akwai wutan to amma ba zan yi ma kun da aka kunna jan in abin ya kama dole ne sai na an kunna jan kamar sai an yanka shi da jan ko kuwa sai an yi shi da jan. Shi ne zai iya sa ni in cigaba da aiki to dole sai sai na nema jan. In kuma don dai haske ne nike gani ina jin daɗi sabida wutan lantarki. To lokacin da babu wutan to kaga sai in nima gun haske ko in kunna waya ko in nima wani abu dai abin haske sabida dai gujema saboda in karasa aikin da nike, saboda in karasa aikin da nike yi. Wanda dole ne za a iya manejin dama wutan ya zama ba na amfani da shi, ya zama ko akwai wutan ko babu wutan zan iya amfani da shi. To ka ga irin wannan bana matsala kenan. Amma ko in ya kama wanda dole ne sai na nema jan ko gunda aka kunna jan to dole in ƙarasa. To in kuma wanda daman bana yin komai ne, ai daman bana yin komai sanda akwai wutan to haka kazali kama za a same ni bana yin komai sanda ba wutan. Amma ina yin abu wanda zan cigaba ne da shi wanda kuma zan bari ne dole sai an kawo wutan incigaba zan bari a cigaba. To lokacin da babu wutan lantarki ya danganta da me nike yi a lokacin. To wani abu da nike yi a lokacin shine zai sa ni in san me zan cigaba da shi a sanda babu. In ba na yin komai, that's mean ba komai da zan yike nan ko sanda babu wutan lantarki. Amma ko ina yin abu wanda ya kama dole ne sai na nema jan, an kunna jan saboda in karasa. To ka ga ya kama kenan dole zan yi haƙuri sanda za a kawo wutan lantarkin kamun in cigaba da abin da nike yi. To dai ba wani abu bane lokacin da babu wutan lantarki. In ina yin abu zan cigaba da shi. Wanda dole ne sai da shi ne zan cigaba. Wanda ba dole bane zan ƙyale. Na ke abin da nike yi ya zama dole ya shafa wannan watan. Dole ya haƙuri ya amfani da wutan lantarki. Wanna. Kuma bai shafe shi ba kwata kwata. Abin shafe shi ba, ba ruwa na da shi, bari ma biyu ta kan shi ba. To ya danganta da wani abin na ke yi a lokacin da akwai wutan lantarki.

Kowane irin tufafi inaso manyan kaya, ƙananan kaya. Gadai tufafi duk ba wanda bana so. Manyan kayane, ƙananan kayane, indiya. Waɗansu tufafi gaskiya ina sansu sosai, ba tareda wani samun matsala ba. Ko wani irin tufafi ne ina so manyan kayane, ƙananan kaya. Dukansu duk inaso ba wanda ba naso daga cikinsu. Manyan kaya, ƙananan kaya ne indai tufafine. Dukansu ina sonsu. Ko wane irin kayane indai tufafi ne, wanda za'a iya sawa. Duka ina sonsu kuma ina sasu ba tareda ɓace wani lokaci ba. Ina sasu kuma ina amfani dasu. Ni duka duk tufafi ina sasu manya, ƙananan tufafi. Eh duk ina sasu ba wanda bana sa su. Sai dai indai ba sunansu tufafi ba. Indiya sunansa tufafi ne ana sa su. To nima ina sasu manya ne, ƙananu ne, kayan gargajiya ne. Ni duka duk ina sasu ba wanda ba naso nafi so. Ko wanne ne inaso indaiga, indai za'a sa. To inaso wanda zai ba'a sane shine ni banaso. Amma har de za'a ce yau wannan tufafin za'a sane. Ina faɗa in san shin kaga bansa tufafiba to gaskiya ba'a sashi. Amma har indai ana sashi nima zan sashi kuma ina son shi kuma zanyi amfani dashi. To niba ruwana da wai. Duka tufafi indai ana sashi ni zansa shi. Ka gaba ban sashi to ba'a sashi. Abinda zaisani barinso tufafi bake nan kawai. Shine in ba'a sashi nima barin saba. Amma tabbas in ko ana sa shi ni ma zan sa shi. Ni abunda nakeso dashi. Ko indai kaga ban saba to ba'a sa shine. Saisa nima ban saba amma tabbas idan ana sashi nima zansa shi.